Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukan hotuna. Ina son ɗaukan hotunan kaman abubuwa gine-gine ko kuma sama. Wannan hotunan suna bir geni kuma ina jin daɗin ɗaukan hotunan nan.

Yaya kake jagorantar mutane? Nakan jagorantar mutane da gaskiya da amana ba tare da na yi abin da ba shi ke nan ba. Kuma nakan jagorantar mutane ne da girmamawa ba tare da wani ya ji haushi na ba ko wani ya yi fushi da ni.

Kana karanta jarida? Eh, nakan karanta jarida lokaci lokaci amma ba koyaushe dai nake karanta jarida ba. Nakan karanta labarai ne ta cikin wayana kamar ta Twitter ko kuma ta Facebook. Nan ne na fi karanta labarai fiye da a jarida.